Eh ina motsa jiki gaskiya amma dai ba kullum nake motsa jiki ba. Amma dai lokaci zuwa lokaci gaskiya ina motsa jikina sosai, musamman lokacin da na gajie. To in na je na motsa jikina sai na dawo irin dama zan dawo a gajiye ne. In na dawo a gajiye kai sai na zo na kwanta sai nayi barci. Nayi bacci, sai an daɗe kuma sannan za'a sake amma yadda nake motsa jikin bakullun nake b misali in nayi yau to bazan yi gobe ba sai jibi. To haka nake yi. Haka nake yi in dai, in dai, in dai zai yi irin a wannan. In dai zai yi irin a wa'ennan abubuwan. To abin dai irin in ya kai, ya kai, ya kai sai dawo yadda keke wanan abubuwa dai da dama gasunan kala kala. To ni dai motsa jiki na kullum ina yi ne saboda irin kar jiki na ya shaƙi iska. Na san jiki na ɗumi. Na san ɗinɗi. Ba a tare da kagaji ba. To shi yasa kullum in zan tashi da safe kamar yanzu in na tashi sai in ɗan shirya minti goma sai na je. Sai kurun na fara training ɗin inna fara. Tun da na riga dama na ɗan motsa jiki. To sai kawai kaga aa duk wani Abuja mutum zai fara sai ya fara shi. Amma ni ina motsa jiki ne kala kala. Amma dai ciki bana mashin kuma duk ciki aa yana, yana wannan reward ɗin ka, yana reward. Yana baka abin da ka so. To shi yasa gaskiya. Irin ko wane dai da yanayin wannan ɗinshi akwai wani da ake cewa kegel. Ana kiranshi da kegel exercise. To wannan dai gaskiya ina son yanzu saboda yadda suke irin taso da mutum yadda za su irin ɗago ka. Yanda zasu ɗago ka sosai gaskiya ina son irin waɗannan exercise ɗin. Sannan ban da wannan akwai exercise da yawa wanda eh za ka ga cewa, za ka gansu cewa suna da kyau in aka yisu. Suna da kyau saboda za su ƙara maka gurare da dama da yawa. Yanzu misali in aka ɗura maka kegel exercise ka gabi wannan aa minimum to sai ɗaya na, na ƙarshe shine wanda irin kegel exercise in za a riƙe ka, za a riƙe maka ƙafafuwa sai ka dinga yi da kanka, ka dinga yi da kanka. To irin kowa ya riga ya gama sai ka ga irin mutum ya koma irin shi kaɗai ya ware guri yana ta yi. Saboda irin abubuwan da suke faruwa. To shi ina sai kuwa to gaskiya dai haka motsa jikin yake. Amm motsa jikin mu a yi a kullum na guje guje. Ko wanda za mu gudu mu je mu dawo. Akwai na jogging. Wanda za ku fita ku je ku sha wahala. Mun taɓa irin wuce in da muka je ɗinnan. Mun taɓa wuce gurin a yi saboda irin jogging muke yi amma muka je gurin to da ƙyar muka ƙarasa. Gashi a ƙarshe abun muka zo ƙyar makara saboda yadda mutane su gaji. Mun gaji sosai da sosai. Kai sosai. Shi yasa irin koma me aka a lokacin har ni dai.

Eh to gaskiya labarin na'ura, abubuwa dai da yawa, misali akwai irin, akwai na'urar da na gyara da kaina. Tun da a da irin ina iya gyara MP haka na jin kiɗa. Ina iya gyara su ni kaɗai ba tare da taimakon wani ba. Kuma gaskiya suna gyaruwa yadda ake so. Suna gyaruwa, kai! Suna gyaruwa. Ana jin daɗi sosai yadda abubuwan suke tafiya. To, to, to idan na gyara da kaina za ka ga irin MP ce ta jin kiɗa. Amma in ba haka ba sauran duk sai na kai su gyara musamman irin waya haka, waya da wasu abubuwa da dama dai to sai na, sai na irin kai su gyara sannan za a iya gyara mun. Amma ni dai ba na iya gyara su. Bana iya gyara su gaskiya. Bana iya gyara su. Haka abun yake. To shi ya sa wani lokacin kawai mutum dai zai, zai ganka ne amma bai san taya kake, sauran abubuwan ka ba. Shi ya sa dole da ma irin abubuwan dai dole sai mutum ya, ya natsu. Ya nutsu. Dole sai mutum ya nutsu sannan zai iya. Ba wai abu ba ne wanda ko yaushe kawai za ka je kawai ka ce za ka yi. Saboda wani lokacin zai iya ja maka matsala. Zai iya ja maka matsala. To haka abun yake gaskiya. Shi ya sa irin abubuwa dai da dama wanda irin yake tafiya haka. Kai, kai, kai, kai! To shi ya sa abubuwan suke faruwa haka. Eh matsalar da kanta gaskiya ita ce kan matsalar idan speaker ya dena yi ko gidan memory. Idan gidan memory daina yi to dole abu ya, ba za tayi ba ke nan. Har sai an gyara gidan memory sannan za ka. To irin wane abun shine gaskiya. Sai irin misali abubuwan da na gwada, na gwada irin haɗa waya. Eh idan sifikan ta goce sai a haɗa waya. (ina kwana). Idan sifikan ta goce sai a haɗa waya. Sai, sai ka ga irin an gyara ta. Sakamakon ƙarshe kuma shi kuma wannan ana amfani ne da irin, abubuwa dai gaskiya da dama ana amfani da su. Wanda kai irin kamar batiri ma na gwada batiri saboda in batiri ya lalace ana so mutum ya gwada wani. In ka gwada wani sai ka ga duk ya abun yake. To haka abun yake gaskiya. Duk abubuwa ne da yawa wanda ake, ake so a wannan ɗin su. To shi kan shi, shi kan shi irin, shi kan shi irin, a, sifika ɗin sifika ce wadda ake so a ganta da kyau, abubuwa da dama to ai shi ne dai gaskiya irin duk abubuwan da suke faruwa. To mutum ya kamata ya tsaya, ya gyara, ya duba ya ga abun da zai fishe shi. In ka ga abu ba zai maka ba, to kawai ka saki harkan shi. Shi kenan sai ka, sai, sai, sai ku huta kawai. Sai ku huta sai kowa ya san, a, abun da yake faruwa. Amma ba kowane lokaci ba ne za ka ce za ka, za ka cire rai. Ka ce kowane lokaci ne za ka, ba za ka maida hankali ka gyara abu ba sai wani ya gyara ma. Ƙila wani wanda za ka kai wa sai ya zo gyaran ba zai yi maka yadda kake so ba ko kuma irin yaje a samu matsala. Shi ya sa gaskiya irin ka tsaya ka gyara abun da kyau yana da ya daɗi. Saboda yadda za ka yi wa kanka irin tanaji hakan mai kyau. To duk dai irin abubuwan nan gaskiya suna faruwa kuma abu ne wanda yake da irin jin daɗi. Za ka ji daɗi in ka iya gyara saboda ba ko yaushe za ka tsaya kuma ka na jiran wani wai sai ya gyara maka ba. To haka abun yake gaskiya.

To gaskiya tufafin da ake sakawa a ranaku na musamman sun haɗa da irin tufafi da ake sawa a ranar, ranar Idi, ranar Sallah kenan. Ita ma sallar akwai ƙarama akwai babba. Amma yawanci ko wacce gaskiya, ana sa mata tufafi mai kyau ranar, ana sa mata tufafi mai kyau. To shi ne gaskiya. Ban da wannan kuma gaskiya dai akwai abubuwa da yawa, akwai abubuwa da yawa. Akwai ranaku da yawa. Inda bayan ranar ƙaramar sallah da babbar sallah akwai ranar Juma'a. Ranar Juma'a ita ma gaskiya ana sa tufafi mai kyau. Mutum zai je yayi wanka, ya samu kayansa mai kyau, ya sa ya tafi masallaci. To shi ma ban da wannan akwai ranar wannan, akwai ranar ɗaurin aure. Yauwa. Ranar ɗaurin aure ita ma rana ce da zaka ga idan za ka ga an sa, an nemo kaya masu kyau an saka. An nemo kaya masu kyau an saka. Kuma irin kalar da ake sawa ranar ɗaurin aure sune za ka ga akwai babbar riga, za a yi ɗinki da babbar riga ko kuma a yi doguwa, shadda doguwa ko yadi dogo. Amma gaskiya ba'a sa ƙananan kaya ranar ɗaurin aure. Amma dai da Sallah kan ana sa ƙananan kaya. Amma shi ma gaskiya yara ne suke sawa ba wai manya ba. Yara ne suke sawa. Yara ne suke sawa ba manya ba gaskiya. To haka abun yake. Haka abun yake gaskiya. To shi yasa irin shi ma ranar Sallah, ranar Sallah da, da irin ƙaramar da babbar duk za ka ga ana sa kaya ne, ana sa kaya ne irin manyan kaya ba wai ƙananan kaya ake sakawa ba. Manya ake sawa saboda komai ya tafi dai dai yadda ake so. Sannan, umm, inma daga ina suke zuwa to kayane gaskiya suna zuwa daga gurare daban daban tunda kaya ne wanda irin ko wanne da akwai inda ake yin shi. Amma yawanci kayan gaskiya ba a ƙasa akeyin su ba, sai dai a wani ƙasa ake ɗinka su. Yawanci yadika ne da shaddoji wanda a wata ƙasa ake yi. Nan ƙasar kawai ana kawo su ne azo a saida su sai mutum ya siya sai yaje ya kai a yi masa ɗinki. To abun da yake faruwa kenan. Abun da yake faruwa kenan akan wannan abun. To shi ya sa. To duk irin abubuwan dai gaskiya haka suke, haka suke sosai. Shi yasa irin komai, komai dai, komai dai dama da yadda abun yake tafiya. Komai da yadda abun yake tafiya. Wani abun zai tafi yadda kake so wani kuma ba zai tafi maka yadda kake so ba. Shi ya sa komai sai an yi, tsqya anyi taka tsantsan an san ma ta ina za a bi. Ta ina ma za a bi. To haka abubuwan suke gaskiya. Umm, mutum zai nemo kayansa masu kyau ya saka. Idan yasa kayansa masu kyau, sai yaje yayi abinda yake so gaskiya dama manyan kaya sun fi yiwa mutum kyau a irin wannan lokutan. Manyan kaya sun fi kyau sosai. Bama haɗi ba ma haɗi manyan kaya sun fi kyau sosai. Bama maganar kace wai ƙananan kaya sunfi ko waye, gaskiya manyan kaya sune dar a irin wannan lokutan. Ah to shi ya sa. Umm, to abun da yake faruwa dama kenan. To nima dai gaskiya irin da sanda muna yara ana irin ɗinka mana ƙananan kaya da salla musa sai muka nuna ai ba ma so. Kawai sai dai ayi mana manyan kaya. To shi ne aka dawo ana mana manyan kaya. Amma da ƙananan kaya ake mana. Amma dama ba a ranar Idi muke sa ƙananan ba. Sai irin washe gari sannan muke sawa. Amma ranar Idi dama yawanci duk ranar Idi manyan kaya ne. Manyan kaya ne na ranar Idi. Sau, sauran ranakun ne muke zuwa sai mu saka ƙananan kaya irin in yau anyi Idi to washe gari sai mutum ya sa ƙananan kaya. To haka abun yake tafiya. Haka abun yake tafiya. To duk haka dai muke yi amma yanzu abubuwa sun canja.

To wannan kalmar ta ɓa, da ƙa, da ƙa da ya, eh kalmomi ne da muke da amfani da su da Hausa. Kuma gaskiya ana samun matsala wajen rubuta kalmomin nan. Saboda ba kowanne yanzu kamar madannai waya ba kowanne ne yake zuwa da irin waɗannan abubuwan ba. To zai zama na cewa za su dinga bada matsala saboda mutum zai dinga zuwa yana ɗauko kalaman da ba ya so ba yana saka su. To yanzu misali mu fara da ɓa. Shi ɓa wani ya zo rubuta ba zai iya rubuta ɓa ɗin ba saboda bai sani ba sai ya rubuta ba a maimakon ɓa. Amma zai ce ga ɓarawo nan sai ya sa ga barawo nan. To kaga ai barawon ce ta fito a matsayin ɓa. Ba ce ta fito a matsayin ba. To shiyasa wayannan suke da irin sike irin ya kamata ace ana irin ana gyaran su haka. Sai ɗa, ita ma ɗa kalma ce wadda take irin amfani haka. Kamai yanzu za a ce ɗana to mutum sai ya je ya sa dana. To kaga ai bai bai bada abu mai ma'ana ba. Ko a ce ɗawisu to sai ka je kai kuma ka rubuta dawisu. To dawisu kaga ai bai yi ma'ana ba. To haka abin yake. Suna da yawa gasi nan wanda duk ya kamata a ce mutane suna kula da su ana gyarawa. Ba wai kawai abunsu haka ba. Sannan akwai wannan ƙa. Ita kuma ita ma ƙa tana da nata matsalan saboda wasu a maimakon suje su sa eh ƙanina misali sai a ce za ka sa ƙanina sai ka je ka sa kanina. To kaga bai da daina shi ba. To duk waɗannan kalaman gaskiya suna da matsala. Mutane ba su iya gane su ba. Ba kowanne mutane suke gane wa a ciki ba. Abin da yake faruwa kenan. To saboda haka, saboda haka, am saboda haka irin to duk irin waɗannan kalaman. Kalamai ne wanda ya kamata a dinga kula sosai wajen furta su. Saboda in ba a kula to mutum zai je yana ɗauko wasu kalmomin ne yana sa a inda ba'a wannan ba. Haka to abin yake shi. Duk kalaman suna da matuƙar muhimmanci saboda kowanne ka san a inda zai za ka sa shi. Kowanne mutum ya san inda zai saka shi. Ba wai kawai abunsu ba haka. Eh to shi ne dai gaskiya abin da yake faruwa. Da shi wannan ya ɗin ƴana, ya, ƴana, ƴana sai ya ce yayana. Ƴa, ƴa ai ita ma ya ɗin akwai mai ƴa, akwai mai ya. Suna da yawa dai gaskiya wanda in za a fara karanto su ma dole za ka ga cewa to mutum ma ta ya akeyi duk ake irin wannan abun. Abune wanda yake da buƙatar a bashi muhimmanci sosai saboda a gujewa matsala. To haka yake yi gaskiya. A gujewa matsala sosai a guje mata. To saboda haka, ehm to kalmomin da suke nuna biyu kamar ɗaka da ɗaka. Daka da ɗaka. Ka ga daka daban, ɗaka daban. To ƙa ɗin, ɗa ɗin shine yake bawa wasu wahala sai su sa da a maimakon ɗa. To koyan rubutun su a makaranta malamai ne ya kamata su mai da hankali sosai. Su dinga koya wa yara cewa dinga banbanta cewa akwai ɗa akwai kuma da. Saboda na tabbatar maka da wasu har yanzu suna ɗaukan wannan ɗa ɗin ne a da kawai. Ba sa wani tsayawa suna wannan. Suna gyara ta. To wannan kuma gaskiya ba ƙaramin irin kuskure bane. Ba ƙaramin kuskure ba ne. Abune wanda yake da buƙatar a bashi gudunmawa sosai. Saboda gujewa matsaloli da dama. Ahm sai irin abin da suke nuna wannan harshen mu. To abin da suke nuna shi ne harshenan ya fito. Wannan zai ce ga ne wannan zai ce ɗa. To kaga ko a harshe sina da irin kowane da matsayinsa a harshe kowane matsayinsa daban yana da matsayinsa daban kuma yana da abubuwa da. Da da ɗa. Kowanne daban yake. To haka abun yake. Haka abun yake. Sai a dinga kula sosai wajen.

To gaskiya dai abun da ni dai yanzu misali abin da na yi fama akansa shine sanda na taso. Ina da, ina, ina da cuta ta fi tsari haka. Ina da cuta ta fi tsari. Gaskiya yana daga cikin abin da ya bani wahala na sha fama da shi kafin Allah ya sa komai ya tafi daidai. Tun da a lokacin, duk inda na kwanta sai na yi fitsari ko ma ina ne. To ya zama min babban ƙalubale. Aka zo tun ina yaro irin ina firamari tun da zan je makaranta in dawo ne ba matsala. Na zo na gama jiniyo na a haka. Naga junior na a haka shima sai aka zo kuma magana na tafi senior boarding school. To nan kuma za ka kwana ne kai kaɗai ba ka da kowa ba ka da iyaye. To kuma naje wannan gurin da wannan matsalar. To a nan na fara fuskantar ƙalubale mafi tsanani. Ƙalubalen da na fuskanta a gurin. Saboda misali da asuba ko cikin dare lokacin ana sanyi sai kaga in na in na irin manta na kwanta da kayana na sanyi sai nai musu fitsari. In jiƙa su. Abin ya zo gaba ɗaya abu ba daɗi, ba daɗi, ba daɗi sosai ba daɗi. Ya zamar min ƙalubale saboda ina kuka wani lokaci ina wanke kayan. Ya zama min ƙalubale. Sai ka ga irin na zo ina saɓa kayana irin da an tashi da an fara asuba ƙarfe huɗu da wani abu kafin mutane su fito. Zan yi sauri inje in ɗauraye kayan da naiwa fitsari inje in shanya su. Haka nake yi musu. To, abin ya zama min mafi tsananin ƙalubale. Na fuskanci tashin hankali na fiskanci ɓacin rai akan wannan abu. A lokacin to abin da yake faruwa shine ana zuwa aka fara tashi sallah. Mutum da zai tashi yaje ya yi sallah sai dai kawai ya tafi ya ɗau botiki yana neman botiki ta yadda zai je ya wanke kayansa, kayan da ya fitsari. Baya wasu wasu suna can suna kwanciya. Kawai da na tashe su kawai zasu samu suje suyi alwalane su tafi masallaci. To wannan abun ya yi matuƙar tabani, ya yi matuƙar girgizani gaskiya. Ya yi matuƙar girgizani. To yana daga cikin abubuwan da na sha fama dasu gaskiya. Uhm, sai irin, irin lokacin to in na yi fitsarin kwancen, eh na tashi zan ɗauraye kayana kullum haka. Katifar zan fitar da ita waje. Ƴan ɗaki za su zo kowa ya gani ya san cewa eh wannan matsalar gare ka. Amma hakannan aka ci gaba da rayuwa. Kuma abin da na sadaukar shine na sadaukar da lokacina kawai. Saboda wani lokacin zan zauna in kai gar sha biyun dare ban yi bacci ba saboda wai in je in yi fitsari a banɗaki kafin in kwanta so ko da irin ace bazan fitsarin ba zai zo ba. To abin da ya dinga faruwa kenan. A lokacin misali, sai irin sai na je na yi fitsari a banɗaki yadda idan fitsarin ba zai zo da wuri ba. To amma duk da haka ina kwanciya awa ɗaya, biyu sai ya zo. To na sha matuƙar ƙalubale akan abun nan. Ni kaina na sani. Gaskiya to lokacina na sadaukar da shi. Kuma sakamakon a ƙarshe ina fatan sakamakon ya zama sakamako mafi daraja a rayuwata. A ce wannan matsin da na sha da sadaukarwar da nayi a ce ya zama min wani babban jari a rayuwata. Kuma ta sanadiyar wannan abin ya zama haka nake fata. To kawai za mu ci gaba da rayuwa ne muna fatan wannan nasara ta zo a gaba. To wannan muna dai fata Allah ya taimake mu. Amma gaskiya son sadaukarwa da wahala mun sha ta. Mun sha sosai. Uhm, sai ka ga irin abubuwa dai da dama gaskiya, abubuwa da dama shi kenan. Sai ka ga komai ya tafi dai dai yadda ake so. Ba ta da wata ma'ala. Ba wani abu da yake tafiya. Komai an tsiya an natsu an yi shi. To.

Eh toh gaskiya wannan kamawa takeyi. Akwai lokacin da nafi so in zauna, akwai lokacin da nafi so in tsaya. Saboda abune wanda yake tafiya irin lokaci zuwa lokaci. Wani lokacin idan, idan zaman yayi yawa to mutum zai buƙaci ya tashi. Mutum zai buƙaci ya tashi. Haka zalika wani lokacin idan, idan wannan ɗin yayi yawa, idan tsayuwar tayi yawa zaka buƙaci ka zauna. To gaskiya nidai nafi buƙatan ma kawai dai in zauna ɗin. Tinda ai zama hutu ne. To in, in na zauna, in na gaji da zaman, sai in ƙira wannan. Sai na bukaci na tashi amma gaskiya zaman dai zaifi in akace ganinan a zaune, ba ruwana da wani irin abu haka. To shine gaskiya. Inaso in zauna sosai da sosai. Huta, in huta, huta gajiya. Saboda shi ai zama hutu ne. Kuma duk wanda kaji ance a zaune yake to a huce yake kenan. Gaskiya dai gashi abunda yake faruwa. Yanzu akwai lokacin da muka taɓa zo, muka taɓa wata tafiya. Munyi doguwan tafiya ne sosai. Munyi doguwan tafiya tafiya wadda har takai wajen awa ɗaya da wajen awa uku ma. Amma awa ukun nan haka muke hatsari. Haka muke atsaye. Sai dai kawai in mun gaji mu ɗan zauna. In mun gaji mu tashi. To, to abunda yake faruwa gaskiya dama nafi son in zauna. In na zauna shikenan. Sai kome yayi tafiyar da akeso. Ahh, wajen irin akwai kuma mutanen da irin su sunfi sun zaɓi su wannan. Sun zabi su tsaya dasu zauna amman gaskiya, yawanci ƙila ciwon ƙafane dasu. Dan ba yadda za'ayi mutum mai lafiya, ya buƙaci tsayawa akan zaune. Saidai in bashi da lafiya gaskiya sosai. Sai dai in ba shi da lafiya sosai. Amma indai mutun lafiyarsa kalau. Ya kuwa za'ayi ya zaɓi zauniya. A yaza iya ya zaɓi tsayuwa a maimokon zauniya. Shiyasa kowa dai da ra'ayinsa amma kuma wani gaskiya cuta ce. Wani cuta ce. To dole yana buƙatar ya zauna ne. Yana ok yana buƙatar ya tsaya saboda ƙila inya zauna ƙafan nashi zaiyi masa ciwo. In ƙafa yayiwa mutum ciwo kuma ai ba labari. To shiyasa irin yafi haka.

To gaskiya na fi son in hau lift. Ai abune wanda kawai wannan sauƙi wannan wahala. To sai mutum ya zaɓi dai wanne yake so. Kaga shi dai na farko matakala, za ka yi amfani da ƙarfin ka ne ka dinga hawa. Kana hawa, kana hawa, kana hawa. Shi matakala yake nan. Shi kuma lift, shi kuma lift abune wanda kawai zai ɗauke ka yi sama da kai. Ah shine gaskiya abunda yake faruwa so, abubuwan dai suna da irin yawa haka wanda dole zaka ga bambanci da, in da ai ita matakala akwai ginin da za ka gan shi yana da matakala ɗari, yana da matakala ɗari. To in yana da matakala ɗari, ka ga hawa ɗari kai. To in yana da matakala hawa ɗari yau shi zaka dinga hawa matakala hawa ɗari ka bi. Amma in yana da lift fa, in yana da lift zai ɗauke ka ya kai ka inda kake so, zai kai ka inda kake so a mintuna. Matakala ne in zaka ɗau awa biyar kana tafiya. To idan lift ne zaka je a minti irin, eh, biyar ko shida. Abun dai ya bambanta matakala da lift kenan. Kuma gaskiya kowanne akwai amfaninsa, akwai rashin amfaninsa. Ƴan zuma misali, ita matakala ita zaka daɗe kana tafiya. To amma kuma in aka zo maganar tsira da rai za ka ga matakala ce. Saboda shi lift, misali lift yana amfani da lantarki ne. To a misali yanzu ka shiga lift sai aka ɗauke lantarki. Da aka ɗauke lantarki sai kuka maƙale a sama. Kaga kun maƙale a sama kuma kun riga kun rufe ta babu iska, ba wani abu. To a za ku iya mutuwa a ciki in aka daɗe saboda babu iska ba wani abun da zaku shaƙa. Su kam matakala duk inda kake zaka shaƙi iskanka. Kawai de shi zaka sha wahala ne. Ka ji bambancin lift da matattakala. To shi yasa gaskiya kuma mene ne zaka ga wanda yake kan mata-- wanda ya hau kan matakala, eh, za ka ga zai sha wahala amma kuma yafi garantin rayuwa akan wancan. Da shi wannan, eh, ana ɗauke nefa shi kenan. Ana ɗauke wuta abun za ta daina aiki. Wanda ta daina aiki to kenan ba abun da zai tura masu numfashi ciki su shaƙa. To abun da yake faruwa yake nan. To abubuwa dai da dama ga sunan wanda kawai sai a hankali za ace hehe to amma duk ba wannan ba inda aka dage aka bi su sai kaga an samu abun da ake so. Ahmm, sannan kuma gaskiya shi hawan matakala abu ne mai matuƙar muhimmanci. Indai kana hawa matakala to, to kana da irin, aa, za ka ko banza za ka motsa jikinka. Za ka motsa jikinka sosai. Tunda in kahau inkahau kana tafiya kaga kana mosta jikin kane ka ga za ka ko ban za ka motsa jikinka za ka ji daɗi sosai. To shine. Wannan shi dai. Akwai abubuwa da dama, akwai abubuwa da dama wanda duk inda aka ɗauka aka ce wanne ne yafi za ka ga cewa wanda za ka yi amfani da ƙarfin ka zai fi maka. Saboda shi wannan in kayi amfani da ƙarfin ka ne za ka, za ka gaji ɗan gajiya amma kuma yafi maka irin, aa, daɗi. Yafi maka irin, aa, wannan ɗin rayuwa. To abun da yake faruwa yake nan. To shine dai gaskiya. Abubuwa da dama dai gasu nan wanda kawai, in amma bayani dai kai ma za ka gane, za ka fahimta. To gaskiya shine wannan tambayar. Muna nan dai muna ta ƙoƙari a kan yadda za a dinga ansa tambayoyin da kyau. A, hawa matakala. Kaga yanzu misali yau wa akwai dama gine-ginen da ake musu matakala. Akwai wani matakala da ake cewa s a emergency. Eh, ana ce wata emergency mene ne? Emergency do, a'a ba emergency do ba. Anayawan kiran gurin dai irin wani emergency wani abu. Wanda za ka ga in an yi gini ƙato wanda ciki ta lift amma kuma za.

To, idan murar ta kama mu, irin gaskiya akwai abubuwa da yawa da mutum zai. Saboda ya kaɗe kansa ko kuma kai shafa wasu. Da farkon in murar ta kama mutum, ya kamata sha magani ne na farko. Kuma maganin murama magunguna ne kala-kala. Wani irin, ko yanzu haka murar nake yi kuma irin maganin na sha magani ne kamar na chemist wanda yana da wasu ƙwayoyi a ciki. In ka sha wannan shi ke nan yi ma maganin mura. In kuma mutum irin na gargajiya yake so maganin mura, akwai magungunan gargajiya da yawa wanda zaka amfani da su ta kau. Musamman irin misalin aka ce irin akwai wannan, akwai a wannan abun, akwai citta, akwai kanin fari, akwai a-akwai tafarnuwa. Waɗannan suna maganin mura sosai da sosai, sosai da sosai suna maganin mura. Inde ka-ka-kaɗa ka-ka amfani da waɗannan idan Allah ya taimake ka, zaka samu abin da kake so. Lafiya ƙalau zaka warke. In kuma na chemist irin mutum zai yi amfani da shi sai yayi amfani da shi. Duk abu ne mai kyau wanda ba wata matsala. To shitasa irin komedi da ake so, um, irin komedi gaskiya yana da kyau a tsaya a wannan. Koni yanzu idan magungunan dai gaskya sukadai nasani dai inda ake sha um, to kwana nawa muke hutu? Ya danganta dai yadda ta ɗanriƙe ka. Wanda zai iya ɗaukan har sati ɗaya sannan ya samu cigaba da hutawa. To ita abu ce wadda ake shafa wa mutane nan da nan. To, idan zama sha kala yau za-zaka shafa wani ba ka sani ba. Shi ma zai shafa wani. To duk yadda za'ayi irin mutum inya kamu da ita sai aje a mai magani abin da yake faruwa kenan a mai magani. Kuma mene ne domin sauƙi. Gaskiya irin abubuwa ne da dama haka. Irin to abubuwan da dama waɗannan gasuna dai da yawa ne kuma bene ne zaka irin manage kawai a wuce gurin. To, in ka ɗau hutun, in ka je ka gama hutawa, in murar ta sake mutum sai da ya cigaba da aikinsa. Kuma, uh, abun da irin abubuwan da muke tambaya shine ka mu tambayi likitoci me ya faru. Kana shan magani, kana bin su, kana tambaye su irin me abubuwa ne da dama za ka tambaye su yaya murar take haka. San nan wane mataki ake bi. Dan a daƙile irin waɗan nan abubuwa dayawa dai irin gasunan daban daban ban da duk. Ha? Ina zaka da daddarannan eh, sai da safe.